Gaskiya yin taron mu shine muna yin taro sosai, yauwa dan akwai ƙananun taro akwai manyan taro. Yawanci a wurin aiki mun yi taro irin briefing ne a zauna a taro ayi. Banta wannan kuma munayi ko ince mu taro ba wani abu bane kusan kowane lokaci muna yi.

Gaskiya bana wani harsashi lokacin bacci. Duk lokacin da ta zo ku je, eh zaka lura ƙarfe nawa ne ƙarfe ɗaya ne da min ashirin da? A'a, tunda goma sha biyu. To gani kuma yanzu zan tashi in tafi aiki kenan idona biyu yaci ace ina bacci. Gashi ina na ina sa.

Eh tanayi ama ni da kaina na cire auto brigthness ba kewa na amani na cire saboda nafison indinga ƙarawa da kai na idan ya rage banson da haushi ya kewa lokacin da nike son ya ƙaru ba lokacin yake ƙaruwa to shiyasa na cire.

Yawwa bazan ɓoyema ba nifa ba abincin da in na samu bazan ci ba na samu ci nake yi, gaskiya baran ɓoye muku ba ci nake yi da abincin. Banda wani specific abinci, ci nake yi duk abin da na samu da safe ci nake yi.

A gaskiya, yanan gizo, duk da ƴan zaki biya yaren gizo shi yake. Abin da shi yake kan yanan gizo ba wani jin daɗi ko wani abu ba. Ka ganni na je ƙarin tuna inbanda wannan kuma na je ƙara yin neman kuɗi kamar yadda nake yanzu. Babu wani abu da har da zan mana raba wani yanki ko wani yanki da lokacin su ke nan. Everything nawa in public nake yi duk abun da zanyi a ɓoye zan iya gani su ba wani rabe rabe da nake yi.

A'a ake jagorantar da mutane. Ni dai bana son zama jagora ne ke ba ma kuma ana bani tun daga makaranta kuma cikin society ana. To ina jin su daidai, da yawan da dokoki ya ce shi na ke yi kuma bana so raini. Yau bani mafada acini amma ina gulbe. Wani man da yanzo ya same ni ya ce mun wai a'a.

Eh to ina zuwa sinima, amma sinima ba wa sosai ba. Ina, yawanci ina zuwa eh 'Shoprite' ne siniman su na ciki, saboda in sabon fim ya fito yanda nake amafanan fim so, ina zuwa kallon fim sosai da anime.

Gaskiya baba, bana yin bacci da rana. Na yi bacci da rana tun irin na gaji ne amma usually koyaushe zan kwai bacci da rana. Ma idan gajiyata ba a kwana nan na fara gaji a dani amma bana hob, ɗina bane kwanta in yi bacci da rana.

Kai, ina bun ƙa'iɗojin aiki, bura uban nan da jan aiki ba ma ai naƙasa dani ba rasa bi ba yanda nike babba a gurin na aiki. So dole abu ka kai ba rasa bibba, dole ka bunƙa kiɗo jan aiki ne, dole ne. Ni ina ma naƙasa dani ya bi, in ban ba naƙasa dani ba zai.

Menene burina a aiki? Yauwa, in samu kuɗi ka amin delay in salary. Yauwa, a biya ni an yi aikina. Yanda aka sani shine babban burina. He nayi achieving abin da na samu. Nayi nayi kai.

Dangantakana da mutanen abokaina dangantakana to Alhamdulillah. Gaskiya duk wanda yake aiki da kyau yana aiki da ni. Duk wanda bai da aiki da kyau ba zai ji daɗin aiki da ni ba saboda ni na fi san duk wanda yake gefe na kar ya zama lazy wanda muke aiki da shi. Kuma ban cutar da kai kam karka cutar da ni.

Dangantakana da shugaban aiki na gaskiya alhamdulillah. Ban taɓa faɗa da shugaban wurin aiki na ba. Sai dai a ce ma ni nama gyara gaskiya ina taking precaution a aiki bana son zuwa ce kai ne, ina gskiya.

To sha, liftan ma aha dai sha. Takalawa, liftan nan dai yafi. Takalawa ka ji ciwon, labs ɗinka na ciwo ka yi exercise.

Ƙwaro, ƙwaro, ina jin tsoron ƙwaro mana. Amman ba wai inji tsoro nayi ta ihu. Amma dai dole ka kuje su ai. Yauwa kamar irinsu scorpion ba dole kaji tsoron su ba yauwa, amman su kokoro haka suwa ye. Amma dai, tom depending on the qwaron.

Jadawalin aiki, akwai timetable ne shift ne. Yau kana wannan by this wannan da wannan lokacin zuwa wannan lokacin wani na hutu. Kai ma daga wannan lokacin wannan lokacin kana hutu shi ma yana. Yawanci hakan yi dai gama dai anything dai by two dai ka riga ka gama aiki.